Ahm, me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Lokacin da na kamu da mura, zan fara zan nemi kuɗi in je in sayi magani a chemist. Zan je in sayi medicine, in samu in sha. In roƙi Allah har ido izuwa lokacin da muran nan ya bar jikina. Zanyi ƙoƙari lokacin da na kamu da mura in je in kalli likita. In nemi magani a wurin likita ya bani magani.

Kana karanta jarida? Mm, bana karanta jarida. Amma dai ina da niyyar in fara karanta jaridu nan gaba, musamman waɗanda aka rubuta da Turanci saboda in koyi yaren Turancin. A, karatun jarida zai koya min iya yaren Turanci. A matsayina, a matsayina na Fulani. I mean, ina nufin a yarena Fulatanci ne ba Turanci ba. To karanta jarida zai ƙara ƙarfafa min gwiwa wajen koyon Turanci.

Me kake saya daga kasuwa? Abubuwan da nake saya daga kasuwa, abubuwa ne da nake bukata irin sabulu, omo, an da abinci. Musamman idan aka aike ni gidanmu, ina sayan irin su attarugu, albasa, magi, manja, kayan miya, kayan girki. Waɗannan su ne abubuwan da nake saya a kasuwa.